Abin da nake yi da farko idan na isa ofis shine zan shiga cikin ofis, zan yi azkar na shiga cikin ofis. Misali, Bismillahir walajna. Bismillahi harajna, walhamdulillahi rabbana tawakalnah. Bayan nayi addu'a, na shiga cikin ofis. So zan fara da duba littafin da ake sa attendance. Zan duba lokacin da na zo, na saka sunana na sa attendance. Sannan sai na ci gaba da sauran al'amura. Zan fara da duba littattafan da zamu yi darasi a kansu. Bayan na duba su sannan zantafi inda za'a yi dabur abin da muke kira da ɗabur shine assembly. Inda za a yi assembly, zamu zo mu duba inda za a yi assembly. Zamu fara assembly da yara har zuwa ƙarfe tara da rabi. Je ka ce ma malama an tashi.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri, whether irin account pin ko kuma kai, any kalmar sirri dai akwai hanyoyi mabanbanta da nake iya ɓoye ta. Ban cika gayan kalmar sirri ga kowa ba kalmar sirri na, na fi adana ta ni kaɗai bana barin kowa ya san ta. Sai dai nakan rubuta ta a littattafan da suke recording ne, na wasiya ta idan na gabata. Musamman na abubuwan da suka ɗauki kadarori ne muhimmai wanda idan na tafi za a iya rasa su, za a iya zama an yi asarar su. Zai zama ni ban amfana ba wasu ma ba su amfana ba to nakan yi ƙoƙari na rubuta wa'inan, na ajiye su a inda idan magabata ko da a ce yau rai ya yi halinsa, za su iya su ɗauka su amfana da wa'innan abubuwan da na ɓoye. To nakan rubuta kalmar sirri na ajiye saboda gaba sannan kuma akwai wasu abubuwan da nake bi wa wasu hanyoyin da nake adana wanda ba irin wa'innan ba. Hanyoyin adana bayanan sirri suna da yawa kuma akwai hanyoyi mabambanta amma wannan sune kaɗan daga cikin hanyoyin wa'inda zan iya labarta wa a wannan kiras.

Akwai hanyoyin koyan fasaha da dama. Ah tambayan ka ya fara da me nake ji lokacin da nake jin damuwa. Akwai abubuwa da dama da nake yi lokacin da nake damuwa. Lokacin dana damu nakan ɗauka Qur'ani na karanta, sannan kuma nakan shiga cikin mutane muyi hira, hira data shafi wasu abubuwa na ci gaban rayuwa da kuma bincike game da wani abu da zai samar mini da incomes wanda zan riƙa amfani dasu nayau da kullum, tabbas ina samun sauƙi a lokacin dana san wasu sababbin hanyoyi na samun kuɗi suna maganin damuwa kan sosai a tare da ni. Sannan kuma haka nakan yi sallah, nakan yi bacci, nakan yi karatun Kur'ani, nakan yi istigfari. Da abubuwa da dama a matsayina na musulmi da suke sa ni na samu sauƙi lokacin da na shiga damuwa. Abubuwan da suke sa ni farin ciki sun haɗa da yin karatun Kur'ani. Cikin Kur'ani zan iya samun in fara karatu daga cikin Suratul Baqarah zuwa Nasi a cikin wasu kwanaki, ba a rana ɗaya ba. Wannan yana tafiyar mun da damuwa naga cewa na fara karatu tun daga Baqarah na zo hannasi na sauke wannan karatu. Nakan ji daɗi sosai idan ina cikin damuwa na riƙa tuna wannan karatu da na yi, nakan samu sauƙi. Haka idan na yi karatu ko kuma bayan na yi karatun, wani abu ya zo ya ɓatan rai. To idan na tuno cewa a wannan ranan na yi karatu ko kuma na yi wata ibada muhimmiya, wannan yakan sa na ji wannan baƙin cikin ya tafi. Akwai hanyoyin da nake samun sauƙi kam sosai. Hanyoyin kuwa suna da yawa sun haɗa da yin bacci da yin wanka. Idan na yi wanka, shi ma yakan sa na ji farin ciki. Yakan taimaka mini sosai wurin ganin cewa bakin ciki ya tafi daga inda nake. Bayan haka kuma nakan yi ƙoƙari na tattauna da sahiba da abokiyar da muke hira da ita, wato budurwata ke nan wadda nake fatan aure. Ita ma mukan samu jituwa idan muka tattauna nakan samu sauƙin damuwan da yake damuna a lokacin da nake baƙin ciki. Wasu abubuwa makamanta haka.

Abinda nake yi lokacin da na kamu da mura nakan yi ziyara zuwa ga wajen likita. Nakan tafi in zuwa wajen likita na farko. Idan na je wajen likita zan ce ya bani magani. Sannan idan likita ya bani magani nakan samu sauƙi idan na sha wannan maganin. Da farko kuma, na kanyi amfani idan murace mai maƙaƙi ta dameni, nakanyi amfani da toka na shafa a wuyana haka, saboda toka tana maganin mura musamman maƙaƙi. Idan kana maƙaƙi, to idan ka samu toka ka shasshafa a wuyan ka da hancin ka, ka kwanta bacci za ka iya kaji ka samu sauƙin wannan muran da take damun ka. To nakan yi wannan. Wannan na samo fasaha ne a wani lokaci da na je kazauri. Na je kazaure na haɗu da wani dattijo. Da na haɗu da shi, shi yake bani wannan fasahar ta shafa toka a wuya lokacin da kake jin maƙaƙi da tari na mura. To nakan yi amfani da wannan hanya ko da na sha magani. Sannan bayan haka nakan yi amfani da magunguna. Magungunan nan akwai irin su Quantrex da ice-mint, alawa ice-mint haka da wasu alamomi dai na yaji haka waɗanda suke maganin mura. Sannan nakan yi, nakan yi shayi wanda za'a sa barkono a cikin shi, wanda dai zaiyi ya yi kwantenin kayan yaji da yawa a cikin shi. To yana taimakawa sosai wurin magance wannan cuta ta mura sosai sosai kuwa. Bayan haka kuma ana yin amfani da citta. A samu citta, a daka ta. Dinja kenan ɗanya, ayi shayi da ita itama asa sikari asha. Tana taimakawa wajen magance mura. Haka akan yin farfesun kaza. A yi farfesun kaza ko farfesun kan akuya ko rago yakan taimakawa sosai wajen magance mura musamman idan aka tsuga yaji a cikin farfesun kuma mutum ya ci shi da zafi to yana taimakawa sosai wajen magance mura. Da akwai wasu hanyoyi mabanbanta da kuma wasu hanyoyi da idan aka saka ko a samu kifi ko tarwaɗa idan aka same su aka sa su suma a cikin farfesu aka samu kayan miya aka jajjaga sosai akan samu sauƙin wannan, akan samu sauƙin wannan. Akan samu-- zo nan.